Ina iya tuƙin mota cikin ƙwarewa da natsuwa. Tuƙina ba wai kawai iya juya da sitari ba ne, illa tuƙi mai bin ƙa'ida da hankali musamman saboda gogewa ta a harkar tsaron hanya. Ga yadda nake tuƙawa, ina bin dokokin hanya, gudu bisa ƙa'ida, tsayawa a inda ya dace, girmama traffic sign da signals. Ina kula da lafiya mutane, fasinjoji masu tafiya a ƙasa da sauran masu mota. Ina duba motar kafin tuƙi, tayoyi, birki, mai, ruwa da haske don kauce wa haɗari. Ina tuƙi da natsuwa ba saurin fushi, ba gaggawa, ba tuƙi cikin rashin hankali. Ina gujewa haɗari nakan hango matsala tun kafin ta faru. Ina iya tuƙi a yanayi daban daban, rana, dare, ruwa, hanya mai kyau ko mara kyau.

Ina kunna tsaron batiri. Ina kula sosai da batirin waya domin ta daɗe tana aiki ba tare da matsala ba. Ga yadda nake yi. Ina kunna batiri saver idan caji ya sauka kusan kashi 20 zuwa 30 na 100 na batir ɗin. Ina guje wa caji har ya kai 100 kullum. Yawanci ina cire ta a tamanin zuwa casa'in idan babu buƙata ta gaggawa. Bana barin waya ta ta ƙare gaba ɗaya saboda yana gajartar rayuwar batiri. Ina rage apps masu cin batiri a baya background apps kenan. Ina kashe data, bluetooth, da GPS idan bana amfani dasu. Ina guje wa amfani da waya yayin caji domin zafi na lalata batiri. Ina amfani da caja na asali ko mai inganci.

Hutuna a karshen mako yawanci kaɗan ne amma mai amfani. Zan yi hutun jiki kaɗan in rage gajiya ta aikin mako. Zan yi lokaci da iyali, mu ci abinci tare, mu tattauna muyi dariya. Zan duba harkokin gida, tsaftacewa kaɗan, gyaran ƙananan abubuwa idan akwai. Zan yi tafiya da ƙafa walking kenan domin lafiya da motsa jiki kamar yadda na saba. Zan sake duba kasafi da kuɗi na mako mai zuwa in tabbatar ba na wuce gona da iri. Idan na samu dama, zan karanta ko saurari wani abu mai ilmantarwa a addini ko ilimin kuɗi da crypto. Ba shirin hayaniya ba, natsuwa, tsari da kula da kai.

Eh, ina zama kan gwiwa amma bana yawan yi musamman idan zan zauna na ɗan lokaci. Idan na gaji ko kuma gwiwa suna yin nauyi bana tsawaita zama haka. Ina fi son zama a kujera ko tabarma saboda yafi sauƙi ga jiki. Idan akwai ibada ko gaisuwa zan iya zama kan gwiwa na ɗan lokaci amma bana tilasta ma kaina. A taƙaice ina iya yi amma ina la'akari da lafiyar jikina.

Ina amfani da wayar Android kirar Tecno saboda tana araha kuma tana dacewa da aikin yau da kullum. Batir ɗinta yana ɗorewa musamman ga aiki da tafiya. Sauƙin amfani da apps na aiki, sadarwa da karatu. Ina iya ajiye fayiloli, hotuna da takardu cikin sauƙi. Ba lalle ba ne in damu da samun samfur sosai. Abin da ya fi mahimmanci shine ta yi mini aiki lafiya.

Ina taunawa goro amma ba kullum ba. Wani lokaci don nishaɗi ko samun ƙarfi. Ina kiyaye kar in yawaita saboda yana iya ƙara bugun zuciya, shafar haƙora, ƙara hawan jini idan an wuce ƙima. Saboda in kula da lafiyata musamman high blood pressure ina sa ido sosai.

Wayarta tana daidaita haske da kanta. Auto brightness tana ƙara haske idan na fita wajen rana kuma tana rage haske idan ina cikin ɗaki ko dare. Wannan yana taimaka rage gajiya ga ido da ajiye batiri. Idan har wani lokaci hasken bai yi daidai ba, ina daidaita shi da hannu domin ganin ya dace da aikin da nake yi. Gaba ɗaya, tsarin yana sauƙaƙa amfani da waya cikin kwanciyar hankali.

Ina fi zuwa shagunan kayan abinci da na gida. Misali, shagunan kasuwa na kusa inda ake sayar da kayan abinci kamar taliya, hatsi, kayan miya da kayan lambu. Sau da yawa ina zuwa super market, idan zan samu kayan gida na musamman, ko abubuwa, da ba a kasuwa ake samu ba. Ina ƙoƙarin zuwa shago da wuri domin guje wa cunkoso, da yawa da kuma samun kaya da kyau. Idan akwai abubuwan gaggawa, sai in je shago mafi kusa, domin adana lokaci da kuzari. Gabaɗaya, shagunan masu sauƙin samun kaya da tsabta, su ne na fi so.

Muna da bokiti biyu a gida. Bokiti ɗaya don amfani na yau da kullum kamar ajiye ruwa ko wanke kayan gida. Bokiti na biyu yana kasancewa a matsayin ajiyar gaggawa idan ruwa ya ƙare ko wani abu ya faru. Muna ƙoƙarin tsabtace su akai akai domin kada su taru da ƙura ko kuma datti.

Eh, ina son buɗe taga a ɗaki. Buɗe taga yana shigo da iska mai kyau a ɗaki, yana sa ni jin daɗi da natsuwa. Yana taimakawa a rage zafi da wari mara kyau, musamman idan dare ko rana. Ina ƙoƙarin buɗe taga lokacin da babu hayaniya ko ƙura sosai domin lafiya da tsafta. Idan ruwan sama ko iska mai ƙarfi ya zo, sai in rufe taga don kare ɗaki da kayan cikin gida. Gaba ɗaya, buɗe taga yana sa ɗaki yayi kyau, iska ta ratsa kuma lafiya ta tabbata.

Eh, ina sauraron rediyo lokaci-lokaci. Ina sauraron labarai na gida da na duniya don sabunta ilimi da sanin abubuwan da ke faruwa. Sau da yawa ina sauraron waƙoƙin gargajiya na Hausa ko shirye-shiryen nishaɗi don annashuwa da rage gajiya. Ina sauraron rediyo lokacin tafiya, hutawa, ko aiki a gida domin ya ba ni ƙamshi da kwantar da hankali. Ina zabar tashoshin da ke bayar da sahihan labarai da shirye-shirye masu amfani. Gabaɗaya, rediyo yana da amfani sosai wajen ilmantarwa da nishaɗi a lokaci guda.

Eh, ina kwana a ciki, wato a gida cikin ɗaki mai kyau da tsabta. Ina amfani da gado mai matashi da ta dace da wuya da baya domin samun bacci mai inganci. Kwana a ciki yana taimaka tsaro kwanciyar hankali da lafiyar jiki. Ina kokarin tsabtace ɗaki kafin kwanciya domin jin daɗin bacci. Ina idan dare ya yi zafi ko sanyi, ina daidaita fanka ko AC don dacewa da yanayin bacci. Gaba ɗaya kwana a ciki yana sa bacci yayi kyau, lafiya ta tabbata kuma zan tashi da kuzari.

Ina tafiya wurare ta hanyoyi daban daban, bisa nisa, lokaci da yanayin aiki. Da ƙafa ina tafiya a kusa kusa musamman lokacin aiki ko lokacin motsa jiki kilomita takwas zuwa goma kullum. Da mota idan wurin nesa ne ina amfani da motar kansa ko na gwamnati in bi dokoki da kiyaye lafiya. Da bas ko tasi idan nesa ya fi dacewa da mota sai in hau bas ko tasi don sauƙi da adana kuzari. Hanya ɗaya wani lokaci ina haɗa tafiya da ƙafa da amfani da mota musamman idan na tafi aiki mai tsawo. Hanya mafi kyau a ganina ita ce ta dace da lokaci, lafiya da tsawo.

Yanda nake amfani da safiya daga lokacin da na farka. Tashi daga bacci da addu'a, ina fara da addu'a da safe don neman albarka da lafiya. Shan ruwa, ina shan ruwa kaɗan don farfaɗo da jiki da ƙarfafa metabolism. Ina wanke fuska, goga hakora da yin ɗan wanka idan akwai bukata. Ina yin ɗan motsa jiki mai sauƙi kamar lanƙwasawa da tafiya a gida. Ina duba kaya na shirya kayan aiki ko wayata. Ina cin abinci mai lafiya kamar ƴaƴan itace, koko ko burodi mai lafiya. Ina kallo ko rubuta abubuwan da zan yi a rana don shiryawa da tsari. Gaba ɗaya, safiyata tana da tsari, natsuwa, da shirya jiki da hankali domin fara ranar lafiya da kuma kuzari.

A'a, bana raba wurin da nake a yanar gizo. Ina kiyaye sirri da tsaron kai sosai. Bana ba da GPS location ko address gida ga kowa a yanar gizo. Ina amfani da apps ko yanar gizo ne kawai idan basa buƙatar bayyana wurina. Idan wani shiri ko app ya neman wurina, ina duba tsaro da amincinsa kafin in bashi izini. Gaba ɗaya, sirri da tsaro suna da mahimmanci fiye da saukin amfani.

An haife ni a watan Maris. Watan Maris wata ne da ke nuna farkon sauyin yanayi daga sanyi zuwa zafi, kuma ana ɗaukansa wata na sabon farawa da ƙwazo. A al'adance, mutanen da aka haifa a wannan wata ana ganinsu da ƙwazo da jajircewa, son aiki da himma da kuma ƙarfin gwiwa wajen fuskantar rayuwa. Don haka, kasancewa ta an haife ni a wannan watan na Maris, ina ɗaukan hakan a matsayin albarka da ƙarfafawa a rayuwata.

Eh ina sanya tabarau amma ba kullum ba. Ina sanya su idan rana tayi karfi don kare ido wani lokaci kuma idan ina karatu ko amfani da waya na dogon lokaci don rage gajiya ga ido. Ina zabar tabarau masu kyakkyawan gilashi da kariya domin lafiyar ido. Idan babu bukata bana sanya tabarau.

Eh ina buga rubutu da sauri musamman a waya. Saboda yawan amfani da waya a aiki da sadarwar hannuna ya saba. Ina iya buga rubutu cikin sauri amma da kulawa don kauce wa kuskure. Idan rubutu na hukuma ne ina rage sauri kaɗan domin inganci yafi muhimmanci. A takaice sauri, tsari, gyara kafin aika. Haka nake yi.

Ina son zama kusa da taga. Zama kusa da taga yana sa iska mai kyau da haske su shigo wanda ke taimakawa ido da jin daɗi. Yana taimaka rage gajiya da zafi musamman idan ɗaki ko ofis yana da ɗumi. Ina idan rana mai zafi ko iska mai ƙarfi ta zo sai in daidaita ko rufe taga don kwanciyar hankali. Zama kusa ga taga kuma yana sa ƙarin natsuwa da jin daɗin yanayi musamman lokacin karatu ko aiki. Gaba ɗaya zama kusa da taga yana haɗa natsuwa, iska mai kyau da lafiya.

Ina tsarkake gidana akai-akai, tsaftacewa ta yau da kullum. Kullum ina share ƙasa, gyara kayan gida da tsaftace ɗakin zama da na girki. Tsaftacewa mai zurfi sau ɗaya zuwa biyu a mako. Nakan yi wanki, nakan wanke ɗaki, goge labule da tsaftace kayan gida. Rarraba aiki, ina raba aikin tsafta da iyali domin kowa ya taimaka, musamman yara don su koyi tsafta. Tsaftace wurin waje, kullum ina duba falo ko lambu idan akwai datti ko ƙura. Gaba ɗaya, tsarkake gida yana taimakawa lafiya, jin daɗi da natsuwar gida.

Idan na ji damuwa ko gajiya a rai, ina yin abubuwan dama don kwantar da hankali da samun natsuwa, tattaunawa da iyali ko abokai. Ina raba damuwa ta da wani amintacce domin samun sauƙi. Wannan yana taimakawa zuciya ta yi sanyi da rage tashin hankali. Ina sauraron waƙoƙin Hausa, rediyo ko karanta littafi. Wani lokaci ina kallon abun nishaɗi a wayata ko yin shirin da zai ja hankali daga damuwa. Ina yin tafiya ƙafa ko ɗan motsa jiki a gida don fitar da gajiya da damuwa. Motsa jiki yana taimakawa jiki da zuciya sakin hormones na farin ciki. Ina addu'a, tunani mai kyau ko karatun ƙur'ani don samun natsuwa da kwanciyar hankali. Wannan yana taimakawa zuciya samun salama da ƙarfin gwiwa. Wani lokaci damuwa yana fitowa ji damuwa ta.

Ina farkawa kullum da wuri, misali tsakanin ƙarfe biyar da rabi zuwa ƙarfe shida na safe. Wannan yana ba ni isasshen lokaci don shiryawa kafin aiki. Ina fara da addu'a da tsabta sannan in ci ƙananan abinci kamar koko ko 'ya'yan itace. Farkawa da wuri yana taimaka wa jiki da hankali yin aiki cikin kuzari da natsuwa. Idan akwai aiki na gaggawa ko tafiya mai nisa, ina iya farkawa ma da wuri kaɗan don samun shiri. Gaba ɗaya, farkawa da wuri shine sirrin samun rana mai kyau da lafiya.

Eh, ina yin waƙa cikin zuciya lokaci-lokaci. Wani lokaci lokacin tafiya, motsa jiki ko hutawa, zan rera waƙa a zuciya don nishaɗi da kwantar da hankali. Bana buƙatar kunnawa ko yin sauti sosai, zuciya kawai tana bin baitocin waƙa. Waƙa cikin zuciya tana taimakawa rage damuwa, motsa hankali da kawo annashuwa. So da yawa ina yin haka idan ina tunani ko nazari domin yana sa hankali ya maida hankali ga abu mai kyau.

Ina yin wanka akai akai amma mafi yawanci sau ɗaya a rana. Da safe sau da yawa ina yin wanka da safe kafin in fita aiki don farfaɗo da jiki da hankali. Bayan aiki, idan na dawo gida daga aiki ko motsa jiki mai nauyi wani lokaci ina yin wanka don jin daɗi da tsabta. Ina amfani da wanka don tsabtace jiki, rage gajiya da jin daɗin iska mai kyau a ɗaki. Idan yanayi yayi sanyi ko ruwan sama sai in daidaita yanayin wanka. Misali, wanka mai dumi ko ɗan sanyi kaɗan. Gaba ɗaya wanka yana taimakawa lafiya, kwanciyar hankali da natsuwa a rana.

A'a ban yawan zuwa gidan fim ba, saboda yawancin lokaci na aiki da iyali yana ciki. Ban samin damar zuwa fim a gidan sinima sosai ba. Wani lokaci idan akwai fim na musamman ko labari mai amfani sai in duba a gida ta wayata ko talabijin. Ina ƙoƙarin nishaɗi a gida ko wajen da ya dace maimakon fita gidan fim. Gabaɗaya ina fifita nishaɗi mai sauƙi da lokaci mai amfani fiye da zuwa gidan fim.

Ina komawa gida ta hanyoyi daban-daban. Da mota ko na gwamnati idan na fito aiki ko nesa, ina komawa gida cikin mota domin sauri da jin daɗi. Da ƙafa idan nesa bai da yawa ko lokacin motsa jiki, ina tafiya da ƙafa domin lafiya da motsa jiki. Haɗa hanya, wani lokaci ina haɗa tafiya da mota da ƙafa musamman idan akwai kasuwanci ko ɗaukar kaya. Lokacin dawowa gida ina ƙoƙarin bin dokoki, kiyaye lafiya da kauce wa cunkoso. Gaba ɗaya hanyar dawowa gida ta ta dace da lafiya, lokaci da kuma aminci.

Ina fi son alƙalami. Alƙalami yana da daɗewa, baya shafe ko ƙarewa kamar fensir. Yana sauƙaƙa rubutu mai tsabta da sauri, musamman idan ina yin rubuce-rubuce na aiki ko nazari. Amma idan ina son gyara ko share, sai in yi amfani da fensir saboda yana da sauƙin share kuskure. Gaba ɗaya, alƙalami shine na fi amfani da shi kullum, fensir kuma in yi amfani da shi idan akwai buƙata ta musamman.

Teburin wurin aiki yana da kyau, da tsari da tsafta. Tsari kayan aiki suna kan tebur cikin tsari, takardu, kwamfuta ko laptop, wayoyi da kayan rubutu suna a wuraren da suka dace. Ina tabbatar da taru da datti ko ƙura kullum ina share tebur kafin fara aiki. Akwai littattafai, kalanda da wasu kayan aiki ma-masu mahimmanci a tebur. Teburin yana bani sarari mai kyau don aiki, rubutu da, da karatu. Gaba ɗaya tebur mai tsari da tsafta yana taimakawa aiki yayi, yayi sauri da kuma inganci.

Eh waya ta na cika ajiya lokaci lokaci saboda ajiyar hotuna, bidiyo, takardu da apps da yawa. So da yawa memory na wayar yana cike. Ina kula da wannan hanyar goge abubuwa da ba a bukata all photos, videos da apps, ajiyar wasu fayiloli a cloud Google Drive ko OneDrive, canja setting apps don rage kashi da temporary files. Wannan yana taimaka waya ta ci gaba da aiki lafiya ba tare da jinkiri ba. Gabaɗaya, tsaftace ajiya da tsara fayiloli shine sirrin waya ta tayi aiki yadda ya kamata.

Eh, ina yin addu'a kullum. Ina fara da addu'a da safe bayan farkawa don neman albarka, lafiya da tsari mai kyau a rana. Ina ci gaba da yin addu'a a lokutan ibada, kafin cin abinci da kafin barci. Addu'a tana taimaka min natsuwa, kwanciyar hankali da ƙarfin zuciya wajen fuskantar ayuka da ƙalubale. Haka nan ina amfani da addu'a wajen neman shiriya da taimako a rayuwa. Gaba ɗaya, addu'a shine tushen natsuwa da lafiya ga jiki da hankali na yau da kullum.

Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki. Ina rubuta duk abin da na kashe a rana, sufuri, abinci da sauran buƙatu. Wani lokaci ina amfani da littafi ƙarami, wani lokaci kuma ina amfani da wayata Notes ko app. Wannan yana taimaka min sanin inda kuɗina ke tafiya, rage ɓarnar kuɗi da kuma bin kasafin da na tsara. A ƙarshen mako ko wata, ina duba abin da na rubuta domin in gyara inda ya kamata. A takai ce rubuta kashe kuɗi yana bani iko da kuɗina kuma yana taimaka min zama mai tsari.

Eh, ina iya hawa keke. Na koyo tun kurciya don haka ina da daidaito da kwarewa. Ina iya amfani da keke don motsa jiki musamman idan ina son ƙara ƙarfi da lafiyar zuciya. Haka kuma keke na taimaka rage kuɗin sufuri da kuma kare muhalli. Ina hawa keke cikin hankali da kiyaye tsaro, ina guje wa hanyoyi masu haɗari. A takaice keke wata hanya ce mai kyau ga lafiya da sauƙin tafiya.

Eh, ina fatan samun cinyawa haɓaka matsayi saboda ƙoƙari jajircewa da gaskiya a aiki ina sa ran a gane aikina. Ina ci gaba da koyo, bin ƙa'ida da inganta ƙwarewa domin in cancanci cinyawa. Cinyawa ba wai matsayi kaɗai ba ne, tana nufin ƙarin alhaki, hidima mafi kyau da ci gaban rayuwa.

Eh, ina amfani da mataimakin murya lokaci-lokaci. Ina amfani da shi don yin kira, aika saƙonni ko bincike cikin sauri ba tare da rubutu da hannu ba. Yana taimaka min adana lokaci musamman idan ina cikin aiki ko tafiya. Ina amfani da mataimakin murya ne kawai a apps da waya take goyan baya kuma na tabbatar da tsaro. Amma idan aiki ya fi muhimmanci ko na rubuta bayanai na sirri, bana amfani da murya, sai na yi ta-- sai na yi da hannu. Gaba ɗaya mataimakin murya yana sauƙaƙa aiki amma ina kiyaye sirri da tsaro.

Lambar da nake ɗauka a matsayin mai albarka ita ce uku, saboda tana nuna mun da tsari, daidaito da cikawa. A addini ma abubuwar dama suna zuwa ne a sau uku, wanda ke nuna hikima da kamala. Hakanan uku tana sa ni tunanin imani, aiki da haƙuri, abu uku da nake ƙoƙarin riƙe su a rayuwa. Amma a zahiri albarka tana fitowa ne daga niyya mai kyau, aiki nagari da addu'a, ba lamba kaɗai ba.

Ina jira a layi cikin natsuwa da haƙuri. Ina ƙoƙarin guje wa gaggawa ko fushi, domin hakan yana iya jawo matsala ko rashin jin daɗi. Wani lokaci ina duba waya ko karanta abu mai amfani yayin jiran layi don kada lokaci ya yi ɓata. Ina lura da tsarin layi ko dokoki domin zama cikin adalci ga kowa. Ina layi-layi tsawo sosai, sai in shirya zuciya da haƙuri kuma in yi tunani ko shiri na gaba. Gabaɗaya, jira a layi a hankali da ladabi yana sa lokaci ya wuce cikin sauƙi kuma lokacin su girmama kanka.

Ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban-daban. A wurin aiki ina ba da shawarwari, jagoranci da taimako ga abokan aiki idan suna bukata. Ina tabbatar duk wanda yake da tambaya ko bukata ya samu amsa cikin girmamawa. Ina taimakawa iyali da yara a gida wajen karatu, ayyukan gida ko shawara a rayuwa. Ina taimakawa maƙwabta da ƙananan ayyuka ko bayar da taimako a lokacin bukata. Ina bayar da taimako a ƙungiyoyi na al'umma ko ayyukan sakai, musamman wajen taron al'adu ko taimakon gaggawa. Ina ba da hankali, lokaci da albarkatun da zan iya, ba wai kuɗi kawai ba. Ina ba da shawarwari masu kyau da amfani ga abokai da abokan aiki don su sami mafita ko kwanciyar hankali. Gaba ɗaya, tallafawa mutane haka a rayuwa.

Abin da nake gani mafi muhimmanci a kasuwanci shine tsarin kasuwanci. Shiri da tsarin kasuwanci suna taimakawa duk wani aiki ya gudana lafiya. Sanin abin da za a sayar, yadda za a sayar da wa za a sayar yana da matukar muhimmanci. Kulawa da abokan ciniki da gamsar da su yana kawo dawowa da riba. Sauraron bukatunsu da magance matsaloli cikin lokaci yana ƙarfafa suna mai kyau. Sanin inda kuɗi ke shiga da fita yana tabbatar da tsari da ci gaba. Guje wa ɓarnar kuɗi da riba mai ma'ana shine tushen ɗorewar kasuwanci. Kasuwanci yana buƙatar ƙwarewar aiki, bincike, da koya sabbin dabaru. Dabaru kamar talla, sadarwa, da gudanarwa suna da matukar muhimmanci. Kasuwanci da koyaushe yake tafiya.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi lokaci-lokaci. Yawancin lokaci, zafi ko bayan motsa jiki, ruwa mai sanyi yana taimakawa farfaɗo da jiki da sanyaya shi. Amma idan akwai matsala da lafiyar kamar hawon jini ko ciwon ciki, sai in rage sanyi ko shan ɗan ɗumi. Ina kula da tsaftace ruwa kafin sha domin tabbatar da lafiya. Gaba ɗaya, ruwa mai sanyi yana taimakawa jiki ya yi kyau da jin daɗi, amma ina yin hankali da yanayin jikina.

Ina son ciyar da hutu a wuri mai natsuwa da kyau. Ina fison wuri da iska take da kyau kuma akwai shiru ko yanayi mai kwantar da hankali. Wani lokaci lambun gida ko wurin shaƙatawa na kusa zai isa, domin yana ba da hutu da motsa jiki a lokaci guda. Idan lokaci ya yi, zan iya zuwa wurin shaƙatawa ko tafkin ruwa domin jin daɗin yanayi da karanta littafi ko sauraron rediyo. Muhimmanci, natsuwa, tsafta da lafiya sune abubuwan da nake fi la'akari da su wajen zaɓin wurin hutawa. Gabaɗaya wuri mai kyau da shiru yana sa hutu yafi amfani ga jiki da hankali.

Eh, ina lulluɓe da bargo lokacin kwanciya. Yana taimaka min jin ɗumi da kwanciyar hankali, musamman idan dare ya yi sanyi. Lulluɓe da bargo yana sa bacci ya yi zurfi kuma jiki ya huta. Idan yanayi ya yi zafi, sai in rage bargo ko in bar shi a gefe domin jiki ya samu iska. Gaba ɗaya, bargo yana ƙara min natsuwa da jin daɗin bacci da kwanciyar hankali.

Idan ruwan sama ya fara zuwa ga abin da nake yi, idan ina waje ina neman mafaka ko in riƙe laima in guji jike jiki. Idan ina tafiya ina rage gudu in kula da hanya musamman idan ina tuƙin mota ko tafiya da ƙafa. Idan ina gida ina rufe tagogi da ƙofofi tabbatar babu ruwa dake shigowa. Ina kuma duba rufin gida da ma ɓamba magudanun ruwa don gujewa ambaliya. Bayan ruwan sama ina canja kaya, busar da jiki ko yin wanka domin kauce wa mura. Gaba ɗaya ina fifita tsaro, lafiya da kare kai da muhalli idan ruwa ya zo.

Eh, ina cin tafarnuwa. Ina cin ta ne a cikin abinci ko wani lokaci ɗanye kaɗan saboda amfaninta ga lafiya. Tafarnuwa tana taimakawa rage hawan jini, ƙarfafa garkuwar jiki da kuma kare zuciya. Amma saboda tana da ƙarfi, ba na cin ta da yawa, musamman idan zan fita aiki ko taro. Idan na ci, ina haɗa ta da abinci ko madara domin rage ƙanshi da tasirinta ga jiki. A taƙai ce tafarnuwa magani ce idan aka amfani da ita a cikin hankali.

Wasana ya fi karkata akan motsa jiki da nishaɗi mai amfani. Tafiya da sauri, wannan shine na fi yi domin yana taimaka min wajen lafiya, rage ƙiba da kuma kula da hawan jini. Wannan motsa jiki masu sauƙi kamar tsalle-tsalle, lanƙwasawa da shimfiɗa jiki. Wasan ƙwallo wani lokaci idan lokaci ya ba ni dama ina iya buga ƙwallon ƙafa domin nishaɗi da zumunci. Gabaɗaya wasan da nake yi a waje yana da manufar lafiya, annashuwa da ƙarfafa jiki fiye da gasa.

Ina fison zama a birni amma ina matuƙar son ƙauye ma. Birni saboda aiki, asibiti, makaranta da sauƙin samun abubuwa yana taimaka min wajen aikina da tafiyar da al'umma da iyali. Ƙauye ina son ƙauye don natsuwa, iska mai kyau, zaman lafiya da hutu. Idan hutu ne ko hutun aiki, ƙauye na ba ni kwanciyar hankali sosai. A taƙaice birni don aiki da rayuwa, ƙauye don hutu da natsuwa.

Eh, ina matuƙar son kallon faɗuwar rana. Yana ba ni natsuwa da kwantar da hankali bayan gajiya rana. Kallon faɗuwar rana yana sa ni tunani da godiya ga Allah bisa an'i'omomi. Ina jin kamar rana tana tunatar da ni cewa kowace rana tana da ƙarshe amma akwai sabuwa gobe. Yana kuma taimaka min rage damuwa da tara tunani mai kyau. Gabaɗaya, faɗuwar rana wata kyakkyawar hanya ce ta hutu ga zuciya da hankali.

Eh, ina samun horo a wurin aiki. Ana ba mu horon sabunta ƙwarewa lokaci-lokaci domin mu inganta aiki. Horo yana shafar dokoki, tsaro a hanya, ladabi da hulɗar jama'a da kuma sabbin hanyoyin aiki. Wasu horo ana yi a cikin ofis wasu kuma a matakin jiha ko ƙasa. Wannan horo yana taimaka mun yin aiki cikin ƙwarewa, bin ƙa'ida da kare ayuka. Gabaɗaya horo muhimminci ginshiƙi ne na ci gaban aiki da inganci.

Na fi son fina-finai masu darasi da ma'ana. Fina-finan Hausa musamman waɗanda ke ɗauke da tarbiyya, zumunci, aure da gaskiya. Fina-finan tarihi ko gaskiya saboda suna koyar da jajircewa, haƙuri da darasin rayuwa. Fina-finan ilimi ko aiki irin waɗanda ke nuna aiki, shugabanci da nasara ta halal. Bana yawan son fina-finai masu tashin hankali ko rashin tarbiyya. Gaba ɗaya fim da ke gyara tunani ya fi nishaɗi kawai a wurina.

Eh ina zuwa aiki akan lokaci dai dai. Ina shirya tun da wuri domin guje wa gaggawa da hargitsi. Zuwa da wuri yana nuna ladabi, amana da mutunta aiki. Ba wai don a rubuta sunana a littafi kawai ba. Ina sa ranar aiki ta fara cikin natsuwa ba gudu gudu kamar ina binsa bashi. Idan wani abu na gaggawa ya taso ina sanarwa a can kafin lokaci. A takai ce lokaci amana ne kuma ina ɗaukarsa da muhimmanci.

Lokacin shekarar da na fi so, shine lokacin damina ruwan sama saboda zafi yana raguwa, iska tana yin sanyi, muhalli yana zama kore mai rai kuma mai dadi. Yana dacewa da noman gona da hutu kuma yana kawo natsuwa ga zuciya. Haka kuma ruwan sama yana tunamin ni'imar Allah da sabon rayuwa. Ko da yake ina kula da hatsarin hanya da ambaliya saboda aikina amma gabaɗaya damina na ba ni jin daɗi fiye da zafi mai tsanani.

Ina kallon taurari da daddare, lokaci-lokaci, musamman idan dare ya yi shiru kuma tsararin sama ya bayyana. Ina jin daɗin kallonsu. Yana sa ni tunani da natsuwa. Ina tuna girman halittar Allah. Kallon taurari yana taimaka min rage damuwa da gajiya bayan aikin rana. Wani lokaci ina yin haka ne a fili ko kusa da taga kafin kwanciya. Gabaɗaya, kallon taurari wata hanya ce ta kwantar da hankali da ƙara tunani mai kyau.

Eh, ina tafiya kasuwanci lokaci-lokaci. Wani lokaci tafiyar tana da alaƙa da aiki, sayan kaya ko bin wani al'amari na kasuwanci. Ina yin tafiya na cikin tsari da shiri domin guje wa ɓata lokaci da kuɗi. Idan tafiya ba ta da muhimmanci sosai, ina jinkirtata ko in haɗa ta da wasu ayyuka. Gabaɗaya, tafiyar kasuwanci a gare ni tana nufin amfani ba yawo kawai ba.

Haka nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci. Rarrabe muhimmanci ga da gaggawa. Ina tambayar kaina wanne ne dole na yau, wanne ne zai iya jira. Ayyuka masu muhimmanci kuma gaggawa sune na farko. Ina rubuta ayyuka a littafi ko wayata, bana barin su a kai kawai. Wannan yana hana mantuwa da cunkoson tunani. Ina ware lokaci na musamman ga kowane aiki domin kada su cakuɗe. Ina ƙoƙarin fara da aiki mafi wahala tun da wuri. Ina kashe notification ko kauce wa hira amma hira marar amfani yayin aiki mai muhimmanci. A ƙarshen rana ina duba abin da na kammala da abin da ya rage in gyara shiri na gobe. A takaice rubutu, fifiko, lokaci, nutsuwa, aiki.